Menene lambar kumai albarka? To, gaskiya babu wata lamba da za mu iya ƙayyade wa a matsayin lamba mai albarka da suna ita kaɗai. Albarka tana zuwa ne daga Ubangiji kuma a lokacin da ya so, a irin lambobin da ya so da kwanakin da ya so. To bamu ta'allakanci lambobi da samun albarka.

Ya ya dangantakar ku da shugaba aiki? Ooo dangantakar mu da shugaba aiki gaskiya dangantaka ce mai kyau ƙwarai da gaske. Dangantaka ce wadda mun gina ta ta hanyar gaskiya da riƙon amana da kuma fahimtar juna. Sannan da kuma ƙoƙarin ganin cewa an kiyaye dokoki da ƙa'idodi na aiki. Wanda hakan ne ya samu ka samu kyakkyawar alaƙa da shi shugaban mu a wajen aiki.

YaKake shirya ayyukan? Well, ina shirya ayyukana a ta yadda za su kasance min da sauƙi gaskiya. Daki-daki, mataki-mataki. Aikin da ya fi muhimmanci shi za a fara gabatarwa sannan mai bi masa, sannan mai bi masa.

Ina aka ke cin abinci a wurin aiki? Eh to ina ci abinci a wurin aiki a ɗakin zama na malamai wanda ake kira staff room a turanci. Saboda ni da abokan aiki na kusan duk a irin wannan lokaci na ci abinci muna tare kuma anan muke cin abinci.

Kana fikicin tufafi? To gaskiya wannan tambayar ban fahimce ta ba. Kalma ta fikicin tufafi. Wannan kalmar ba kukal bace gareni gaskiya da a ce zaku iya canza ta zuwa wata kalma sananniya ko wadanda aka fi aiki da ita. To zan iya ba da amsa daidai abunda nasan.

Kana amfani da sauro net? Eh, gidan sauro muke ce masa. Gaskiya ana amfani da shi saboda yana taimakawa wurin ganin an rage, ah, wannan cizon sauro. Gaskiya ina amfani da shi.

Ni abin da kake tunawa daga Yaroh? Eh, rashin damuwa ko ku ma sa'anni, dogon tunani ga me da abin da ya shafi a rayuwar duniya. Lokacin yaranta gaskiya, duk irin wadanan abubuwan ba bu su. Yaro bi da wani damuwa, bi da wani tashin hankali na duk wani abun da ke faruwa.

Kana yin har sashi lokacin barci. Ba harsashi yake ba, hansari yake cewa ko mai share. Gaskiya ba na yi, ba na yin mai shari a lokacin da nake yin barci. Aaa, a lafiya lau nake yin bacci insha Allahu so ba na yi wannan hansarin.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Eh, ana gina dangantaka ta kasuwanci ta hanyar riƙe amana da gaskiya, kuma ta hanyar kyakkyawar mu'amala da sakin fuska ga abokan kasuwanci.

Burinmu a aiki shine muga cewa mun koyar da ɗalibai kuma an ba su ilimi ingantacce da kuma tarbiyya ta ƙware wadda tai daidai da koyarwar ta addini da kuma al'adun mu.

Kana sanya bel kullum? Ai ba kullum ba. Kusan ma ince yanzu bana sanya bel gaskiya. Bana da tufafin ma da za su buƙaci in sanya musu bel din. So bana amfani da shi ma gaba daya gaskiya. Za ai maganar da kana sawa kullum ko ba ka sawa.

Eh, ina kunna gaskiya ƙwarai ma da gaske kusan duk apps inda ake buƙatar a dinƙa samun wannan sanarwa a wajen su. Gaskiya muna kunna wannan ƙararrawar sanarwa saboda a rankai ana sanar da kai a duk lokacin da wani abu sabo ya fito ko kuma wani abun mai muhimmanci.

Sau nawa kake share ƙura? Eh to gaskiya ƙura muna share ta daidai da yanayin yadda ta yi yawa a cikin ɗaki, ba wai, ah, ko da yaushe ba gaskiya. Saboda babu takamaiman lokaci daidai da yadda ta fi, ah, yawan a ɗaki daidai lokacin da, ko kuma yawan yadda ake share ta.

Tsarke gidan ku. Aa, tsarkake gida kusan zan ce kullum ana yi. Za a tashi kullum da safe duk wurin da yake da dauɗa ko dattiza ai ƙo ƙari aga an share. Sannan an goge kusan aikin da ake yi yau da gobe kullum. So shi wannan aiki gaskiya kullum ana yi, shi ba wai abu ne wanda za a ce an jira kwanaki kowane lokaci ba. Aiki ne wanda kullum ana yin sa ba tare da an dakata ba.

Eh, ya ya kake yanke shawara aiki? Gaskiya ina yanke shawara ne bayan dogon nazari, tunani da kuma hangen nesa ta ganin cewa ita shawarar da za a yanke me wacce irin nasara za ta iya haifarwa sannan wacce irin matsala za ta iya jin su. Duk ana diba da na al'amuran gaskiya kafin a yanke shawara a wurin aiki.

Wane irin waya kake amfani da shi. Gaskiya, wayarda nake amfani da shi, ah, kamfanin Infinix ne. Me amfani da kuma, ah, ah, operating system ake kira da turanci na Android. So Android ce kuma kamfanin Infinix so da ita nake amfani gaskiya.

Yaushe kake farkawa kullum? Hito gaskiya ina farkawa ne ƙarfe biyar zuwa ƙarfe sha na safe. Saboda lokacin ne, lokacin yin sallata asuba. To muna farkawa wannan lokacin gaskiya.

Eh to, can dai gadana karanta jarida, gaskiya. Kusan ma idan naga jarida zai yi ƙoƙari in ga na karanta duk abin da nake iya ganewa a ciki. Wando kuma yanzu duk abin da kake karantawa a jarida akwai shi a kafafen yada labarai, wanda a cikin sauƙi kana zaune a gida da wayarka zaka iya ganin waɗannan, ah, labaran na cikin jarida ka karanta kuma har ma ka yi ƙoƙarin ka tura ma waɗanda ba su gani ba ko ba su samu damar karantawa ba.

Kana iya hawan keke? Eh to, gaskiya ina iya wa idan har ya kama dole-dole ban cika to ammali da ita keken ba gaskiya. To a lokacin yaronta ba irin abin da na fi mayar ma da hankali bane sosai. To ban cika to ammali da ita keken ba.